Muna shirya gida ne ta hanyar gyara duk wani lungu da sako ko wuraren da datti suke shiga ko ko inda ke adana datti. Saboda mu tabbatar gida a tsaftace yake, ba wani datti ko ciyawa saboda yanayi. Musamman yanzu da ake yanayin damuna, akwai sauro da sauran wasu abubuwa haka. So muna mai da hankali, muga mun tsaftace ciki da wajen cikin gida, tsakiyar cikin gida ko cikin ɗaki ko falo mu gyara, mu sa turare mu goggoge duk wani datti da bai kamata ba. Yauwa wannan ita ce da muke tsaftace gida. Sannan muna ƙoƙarin muga mun tabbatar mun tanadi isasshen abinci kuma muyi abinci mai kyau na alfarma domin martaba baƙo. Mun kasan wani lokaci, abinci yana da matuƙar muhimmanci wajen martaba baƙo a lokacin da zaizo gida. So haka muke yi, mu tabbatar da cewa mun tanadi du abunda yaka kamata. So mukan share ko'ina kamar na faɗa, mu tanadi abinci na alfarma kuma tabbatar da masaukin da baƙon zai sauka mun gyara shi yadda ya dace yadda ya kamata. Ba tare yazo ya tarar da guri bashida ƙyau ko daɗin kwanciya ba idan baƙon kwana ne zai samu masauki. Idan kuma na wuni ne, za mu tabbatar da ya samu wuri mai kyau da zai huta, ya samu damar sararawa kuma ya tattauna da ƴan uwa da abokanan azziki cikin aminci kafin nan ya koma.

Gaskiya, ni a ƙasa na fi ƙwanciya. Na fi jin daɗin kwanciya a ƙasa saboda na fi samun baya. Na kwanta a miƙe, ina da gado, ina da katifa amma ban fiye kwana a cikinsu ba. Na fi ƙunciya a kan gado gaskiya. In na jin daɗin kwanciya a kan gado kwarai da gaske amma gaskiyar kwanciya a ƙasa ya fi sani inji natsuwa, inji jikina ya samu sauƙi, inji duk wata gajiya ta warware musamman idan wuri ba shi da laushi yana nan da karfinsa. Na fi jin daɗi a can.